Ina gaishe da mutane da kyau. Ko wane mutum na gani a kan titi ko a gida, zan tsaya in gaishe shi mu yi magana mai kyau. Yawanci mutane ba sa son gaishe da mutane sai suriin ga haɗa fiska. Amma ni ina son gaishe da mutane. In ka gaishe da mutum kamar ka girmama shi ne, babba ko ƙaramin yaro. In ka gan shi da safe ka ce "ina kwana?" In ka gan shi da rana ka ce "ina wuni?" In ka gan shi da dare ka ce "ina wuni?" A gaishe da gida, a gaishe da yara. Gaisuwa yana da kyau. Ko a Musulunce, gaisuwa yana da kyau. Ko a addinai, gaisuwa yana da kyau. Ko a yare ma, gaisuwa yana da kyau. In ka gan ɗan uwanka ka gaishe da shi. In ka gaishe da shi zai ji daɗi. In kuma kai ba ka gan shi ba, shi zai gaishe da kai. Yawanci iyayenmu suna koya mana gaisuwa. Mu girmama 'yan'uwanmu shi yasa gaisuwa yake da kyau. Wani ma ba zai gan ka ba saboda amfanin yau da kullum, jiya da yau. Wani bai san me zai faɗa maka ba. Amma in ka gaishe shi, zai ji daɗi. Zai ce maka "Ya gode." Kuma zai ji daɗin gaisuwan da ka yi. Gaisuwa yana da kyau. Ko ina ka gan ɗan uwanka ka gaishe shi. Ko 'yar'uwarka ka gaishe ta. Ina son gaisuwa. Gaisuwa yana da kyau ma mutanen Hausawa. Da yare ma kamar Turanci za su ce maka "Good morning." Da Hausa za su ce maka "ina kwana?" da safe. "Good evening" da Turanci. Na dare ma za a gaya maka "Ya himma, ya dadi, ya wuta-ga-jiya, sai da safe."

A'a, ba na kunna Bluetooth kullum. Yawanci mutane masu kunna Bluetooth masu amfani da waya ne suyi ingajin waƙoƙi ko suyi ingajin karatu. Ni kuma ba na amfani da waya in ji karatu ko kuma in ji waƙoƙi. Yawanci nakan amfani da laptop dina. Lokacin da nake so in yi amfani da Bluetooth dina, nakan yi amfani. Ina so in yi sharing ɗin abu, in tura abu zuwa laptop dina. Yawanci yana da kyau kuma yana da sauƙi, amma mutum ka dinga kunna Bluetooth ka dinga jin waƙa, ba na jin daɗin shi. Bluetooth abu ne mai kyau, me Bluetooth, Bluetooth da waya. Ga agogo kuma masu Bluetooth su ma sun fito. Masu yayi ana yayin su masu kyau. Agogan nan na yanzu masu Bluetooth, zaka iya sa headphone ka haɗa shi da agogonka in yana da, yana da memory card. Wannan wayan kuma za ka yi amfani da shi, ka yi amfani da shi da Bluetooth. Bluetooth abu mai kyau ne, na'ura ne mai kyau wanda ya shigo gari da mutane suke so suyi inga amfani.

Ina ajiye kuɗi a gida, ina ajiye kuɗi a banki. Wata rana kuma in ajije kuɗi a jaka. Duk wanda yafi mun shi nake ɗauka. Wanda yafi mun kusa shi zan aje. Yawanci ajiye kuɗi a banki yana da kyau. Saboda in ka ajiye kuɗinka a banki, yana cikin banki hankalin ka kwance, hankalin ka zai kwanta ko wane lokaci kake son kuɗin za ka je ka ɗauka. Amma in ka ajiye shi a cikin ajju hun ka, ko wane lokaci kasan hannun ka a cikin ajju hun ka zaka ciro kuɗi ka kashe. Kuɗi kyau ka ajiye shi da kyau. Wata rana in ajiye shi a cikin jaka, yawanci ina ajiye jaka nayi zifin na kulle shi sai in manta da shi. In zo ina nema ban san inda na aje ba. Amma naka ajiye kuɗi kuma a wajen mata na in bata ajiya. Yawanci ina bata ajiya ita ma mai son amfani da kuɗi ne za ta iya amfani da kuɗina. Banki yana da kyau ajiye kuɗi. In ka ajiye kuɗi a banki za su iya baka hannun jari su ƙara maka, su ƙara maka interest akan kuɗin da ka ajiye. Amma in ka ajiye kuɗin ka a gida, ka sani babu abin da zai hau kan kuɗin. Amma yawanci ajiye kuɗi da investment, investment yafi ajiye kuɗi. In kana da kuɗi kayi ƙoƙari ka sa hannun jari saboda wani abu zai dinga fito maka.

Na fi son shayi. Shayi yana da kyau ma jikin ɗan adam. Nakan sha shayi da dare da kuma da safe. Amma shayi ya fi kyau a jikin ɗan adam especially in ya ci ya ƙoshi zai yi bacci. In ya ci ya ƙoshi se ya sha shayi a kai. In ka sha shayi a kai sai ya buɗe cikinka saboda ka samu kayi bacci da kyau. Da safe kuma kana buƙatan abu wanda bai da nauyi a jikinka. Ka sha shayi da burodi kafin kaje aiki. In kaje aiki daka iya neman wani abinci ka ci. Yawancin mutane suna ganin shayi kamar abin ado ne amma zai san cewa ka sha kofi. Yawanci mutane sun fi son shayi saboda yawancin mutane ba su saba da kofi ba. In ka sha kofi za ka yi ga jin warin, warin kofan shine bana so. Amma shayi na fi son shayi. Kuma shayi ya fi mun sauƙi. Ina sa liptom zan zuba ruwan zafi. Kawai in sha abu na. Hankali na kwance amma kofi yana tayar mun da zuciya. In ka sha kofi zai ringa taya maka da zuciya. Wani abubuwan ƙarfi ba zai sa maka kasala ba a jiki dai kofi. Amma shayi ma akwai su kala kala. Akwai bitter lemon ni flavor ɗin shayi nake so. Akwai vanilla, akwai kowane flavor kake so kayi amfani da shi za ka samu a shayi. Kuma za ka ji daɗin shi. Shayi ne abu mai kyau ne. Ko yaushe na nemi shayi. Naje kasuwa nakan siya shayi saboda zai taimaka mun. Wani shayin da na fi so shine strawberry. Strawberry shine babban shayin da na fi so saboda ƙamshin yana mugun sa in ji daɗi kowane lokaci. Amma ko da kofi, shayin, shayin da yafi kofi shine za ka ji daɗin kofi amma shayi za ka fi jin daɗin shi saboda abubuwan da yake ciki da sinadarin da yake cikin shi.

Ina sa belt, ina sa belt ina sa kayan turawa kuma da wandon da bai kama mun jiki ba sai na sa belt. Bel yana da kyau, bel kuma zai riƙe maka wando. Amma yawanci ina nasa rigan al'ada, rigan Hausawa zai sa ba zan sa belt ba. Na fi amfani da mazagin wando saboda shine al'adan kuma shine yafi kyau. Kuma na fi jin daɗin shi in nasa rigan gida. Kuma belt baya min abin da ya kamata ya min. Belt zai min kamar nasa babban rigar baturai ne. Amma ina sa maka ko ina kaje da ko abin da kake so zai riƙe maka jikinsu.

Eh ina motsa jiki a kullum. Nakan je in yi gudu ko nakan yi press up a gida kuma watarna in yi sit up. Duk wa'inan, duk motsa jiki ne. Zai sa zuciyarka ya buga sosai, zai saka ka ji daɗin jikinka sosai. Motsa jiki abu ne wanda yake da kyau ma ko wanne ɗan adam. In dai kana raye, ka motsa jiki da kyau, ka yi gudu kaje ka dawo, ka yi gudu kaje ka dawo. Duk dai taimaka maka yasa zuciyarka ya ɗan buga. Amma kullum kana kwance ba ka wani aiki, ba ka wani abu. Ba za ka ji daɗin jikinka ba, ba za ka ji daɗin abin da jikinka yake so ba. Yawanci ina gaya ma abokaina mu dinga yin gudu saboda za mu ji daɗin jikinmu. Yau da gobe sai Allah ba ka san inda za ka samu kanka ba. Motsa jiki yana da kyau. Ba ka san inda za ka samu kanka ba. A kowane lokaci ka motsa jiki, ka juya jikinka. Jikinka ma ai yana son motsi amma kullum ka kwanta a waje ɗaya ba zai taimake ka ba kuma ba zai nuna maka abubuwan da jikinka baya so ba. Wani wajen sai ka gan jini baya wucewa. Amma in ka ɗan yi gudu, ka ɗan juya jikinka, ka yi abin da ya kamata, za ka ji daɗin shi. Motsa jiki akwai kala kala. Wan kwallo za ka juya jikinka. Shi ƙwallo kamar swimming ne. In ka je swimming za ka ji daɗin jikinka ko ina za ka motsa shi, za ka ji daɗi ko ina zai juya a cikin ruwa. Za ka yi back flip, za ka tafu straight amma kwallo in ka yi shoot joint din ka zai isa amsa. In ka yi tashi kanka zai amsa. In ka yi heading ko in ka yi tsalle duk inda ka duba, duka abin zai maka kyau ma ƙwallo. Abin da ya sa nake cewa motsa jiki yana da kyau kuma zai taimake mu a yau da kullum, da kullum. Ina muka je mu dinga motsa jiki kuma ina gaya ma ɗan adam ka ji daɗin jikinka shine ka motsa jiki.